Ina iya inganta magana na ta wurin, in ta yi aiki da yawa saboda idan na zo ina yi ma mutane magana su mutane su fahimta, ya kake inganta aikinku, aikinku. Ina inganta aikin mu ta wuraren hanya da yawa saboda aiki yayi kyau, yayi zafi sosai. Idan ka yi aiki mai kyau, aikinka zai tafi normal ba za a samu wani damuwa ba a kan shi. Idan ka samu damuwa a kan shi, mutane ba za su ji daɗi ba saboda idan ka yi aikin nan yana sa mutane su ji daɗi suyi fariya. Saboda idan ka yi aikin nan yana sa, yana jawo hankalin mutane. In ya jawo hankalin mutane, mutane za su zo su wannan su siya abubuwan da kake yi suyi aiki da shi, suyi komai da shi. Amma idan baka inganta shi ba, aikinka ba za ka yi kalla mutane kostomomin suna zuwa ba. Idan kana yin aikinka, aikinka kostomomin su zo. Idan ba ka yi, aikinka ba zai tafi inda ya kamata ba. Idan ka yi aikinka, idan aiki ya tafi inda ya kamata sosai mutane za su ji daɗi. Ba za su wannan ba, ba za su yi magana ba, ba za su yi surutu ba. Amma in baka inganta aikinka ba, aikinka za ka samu damuwa a kowani lokaci.

Ina son abinci me yaji, saboda idan ka ci abinci me barkono, me barkono me yaji sosai, mutane yana sa shi yayi daɗi, yana sa shi yayi test baki. Idan ka ci, mutane da ya, za ka ji daɗin shi ba za ka wani damuwa ba, ba ka da wani damuwa a al'amurra. Kana nan, kana aikin ka, mutane za ka ci abinci inda ya kamata ba za ka, ba za ka, ba za ka ji wani wannan ba. Idan ba'a sa barkono nan da ya ba, ko me cin da ka yi, ba za ka ji daɗin abincin ba. In ba a sa barkono ba, in ba a sa yaji ba, barkono ba zai yi daɗi ba. Ina iya cin abinci, ina ce ɗanwake, ina cin ɗanwaken sa yaji sosai, ina cin shinkafan sa yaji sosai saboda mutane. Idan ba ka ce ka sa yaji sosai ba, ba za ka ji daɗi ba. Ko me ka ci a lokacin, ba za ka ji ko me ba a lokacin. Za ka ban nan, za ka ji wani ba daɗi, babu wani damuwa, ba ka jin daɗin bakin ka, ba ka jin daɗin abun da kake ci. In ka ci abinci, ka ci sosai inda ya kamata. Za ka kalla inda mutane yake ci yake yi daɗi a baki. In ka ci abinci me daɗi a musamman, in ka ci abinci ba ka, ba ka jin test ɗin sa ba, mutane da ya ba za ka wannan ba. In ka ci abinci, ina iya, ina iya son abinci me yaji sosai. In na ci abinci me yaji sosai, mutane ma karen kan su suna cewa "wai ina cin yaji sosai saboda me?" Ni inna ci abinci in na kalli babu yaji sosai bana jin daɗin jikina amma idan akwai yaji sosai, mutane da ya, in akwai yaji sosai, ina cin abinci har na ƙara sosai wanda ma, wanda ma mutum ma ba zai musa, ba zai ji daɗin ba. In na ci abinci, in na ci abinci mutane.

Ina ajiyan kula na saboda idan bai yi ajiyan sa ba mutane da yawa ba za su so su ci abinci tare da ni ba ko kuma ni ma karan kai na ba zan ji daɗin cin abincin ba. In ban ji daɗin cin abincin ba mutane da ya abinci ma ba zai yi daɗi ba mutane. In naci abincin, in naci abincin mutane ma ba za su wanan ba. Kula na yana nan sabta min kyau idan ban wanke shi ba. Ba zan ji daɗin jikin shi ba, ba zan ji daɗin cin abinci a ciki ba. In baka sabtace jikin ka ba ma karan ka ka ma ba za ka ji daɗin cin abincin ba. Ka wanke hanunka kafin nakaci abinci a kulan ka. Mutane da ya idan ka ci abinci a cikin kulan ka nan wai za ka ji shi da mutuƙar daɗi amma idan baka ci abinci a cikin kulan ka nan ba in baka wanke shi ba baka ciccire man jan jiki ba mutane da yawa ba za ka wannan yin sa ba. Idan ka ci abincin ma ba za ka ji daɗin abin da ka ci ba. Mutane idan ka zo ka wanke shi ka sabtace shi ka yi kome da kome sai ka ci abincin ka a cikin kulan ka nan idan ka wanke shi ba ka, in baka wanke kulan ka ba za ka kalli shi. Yana nan da manja mutane da ya ba za su ji daɗin cin shi ba idan baka ci ba. In baka ci, in baka ci abinci a cikin kulan ba in baka ci abinci a cikin kulan ba za ka kalli sa sosai. Abincin nan in baka wanke shi ba kuma in baka wanke in ka ci baka wanke ba ba za ka ji daɗin cin shi ba. In ka wanke shi in ka wanke shi ka ci za ka kalla mutane da ya kana wannan yin sa. Amma idan baka wanke ba za ka kalla inda, inda zai yi datti kamar wanda ka zamin. Ta ne zan ce muku ne, kazanta ne amma ba wai wannan ba. Zai iya jawo maka cuta a cikin rayuwan ka, zai iya jawo maka cuta a cikin jikin ka. In ya jawo maka cuta kuma bari kafin nan ka samu, ka samu ka yi ra, ka yi maganin wancan cutan ba za ka wannan yin sa ba.

Ina iya hutawa awajen aiki saboda idan na huta a wajen aiki ina kwanciya ko kuma na zauna a wajen benchi mai kyau saboda idan na zauna a wajen benchi mai kyau mutane dayawa zaka kalla zan huta inji daɗin jikina. Idan na huta sai ko kuma inyi wanka in huta a wajen aiki in na huta na huta wajen, yauwa zai bani ƙwarin gwiwa yin aiki kuma idan na ci gaba da aiki baranji na gaji ba ko kuma sai in ci abinci in sha ruwan sanyi a kai. Idan na ci abinci na sha ruwan sanyi a kai sosai za'a kalla mutane dayawa zaka kalla inda za ka je mutane dayawa za ka wannan. In baka ci abinciba ka kwanta ba ba za ka ji daɗin jikinka ba. In ka zauna kuma baka wannan ba, in ka zauna kuma baka ji daɗin jikinka ba za kaga, in kana aiki kuma za ka ji aikin ma baya yi maka daɗi baya yi maka abin da ka ke so, zaka kalla aikin ma baya tafiya yanda yake tafiya. In ka yi aiki yana tafiya normal zaka kalla mutane dayawa za ka wannan. In ka huta zaka kalla za ka samu ƙwarin gwiwa ka fara yin aiki kuma idan ka yi aikin kuma ya samu ci gaba za ka samu ƙwarin gwiwan yin aiki mai kyau inda ya kamata ba wai inda yake wannan yanzu ba. In ka yi aikin in ka huta in ka ci gaba da aikinka za ka kalla aikinka yana tafiya. Sannan da kake nake nan a gajiye ba za ka ji daɗin aikin ba sai ka huta kafinan ka ci gaba da aiki. In baka huta ba a hutu ma aiki ma idan kana aiki ma ya kamata ka dinga hutu. In baka hutu za a kalla aikin ma baya tafiya amma idan kana hutawa kana jin daɗi kana hutawa za a kalla aikinka yana tafiya amma idan kana aiki kamar jaki ba za ka wannan ba. Kaman jaki ne baya son aiki, aiki da hutu jaki ne ake sa shi ya dinga aiki a kai a kai. Idan kana aiki kuma idan kana hutu za a kalla inda kake jin daɗin jikinka amma mutane basu gane wa jaki kaɗai yake aiki ba hutu amma idan kai ba jaki baya kamata ka dinga inganta aikinka kana yin aiki kana hutu. Idan kana aiki kana, ba ka hutu sosai zaka kalla inda kake yi ba'a kalla, ba'a kalla inda kake tafiya. Za a kalla aikinka yana tafiya inda ya kamata. Za ka kalla inda kake yi. Huta wanda kake yinnan kana samun ƙwarin gwiwa na kana samu ƙarfi sosai kana samun kuzari kana samu aiki sosai idan kana yi aiki.